Ina iya gabatad da rahotanni, eh ina iya gabatad da rahotanni, ina iya gabatad da rahotanni ta hanya da dama. Ina iya gabatad da rahotanni ko labarai da ya danganci wasu abubuwa ta hanyoyi daban-daban. Ina gabatad da rahotanni ta hanya daban. Zan iya gabatad da rahotanni ta hanya daban-daban saboda gabatad da rahotanni abu ne mai kyau. Rahotanni ya danganta da yanayin rahoton da kake so ka gabatar. Rahoto kana iya gabatad da rahoto ta hanyar ba da labari, kana iya bayar da rahoto ta hanyoyi da dama. Kana iya ba da rahoto ta hanyar sada da zumunta, kana iya ba da rahoton tarihi yana da amfani to mutum ya kamata ya san hanyoyi da dama da zai iya ba da rahoto. Ba da rahoto mutum zai iya ba da rahoto ta hanyar waya, zai iya ba da rahoto ta kowane irin hanya. Ba da rahoto ya danganta za ka iya ba da rahoto ko ta hanyar labari saboda kana so a ji a isar ma wani. Ba da rahoto mutum zai iya ba da rahoto ta kowane sibga, ta kowace hanya in mutum yana so rahoton ya je abin yake so ya isad da inda yake so ya je. Ba da rahoto zai mutum zai iya ba da rahoto ta hanyar gidan TV, mutum zai iya ba da rahoto ta hanyar gidan rediyo. Ka ba da rahoto ta hanyar gidan TV abubuwan da za ka iya bada rahoton abin da ya faru yanzu yanzu ka bada ta hanyar gidan TV. Za ka iya bada rahoto ta hanyoyi daban-daban. Mutum zai iya bada rahoto ta hanyar da ya ga dama zai iya bada rahoto.

Eh ina iya sanja murya ta hanyoyi daban daban. Mutum ya dinga sanja murya ta hanyoyi daban daban. Mutum ya dinga sanja hanya ta hanyoyi daban daban. Yana da kyau mutum ya koya yadda zai iya sanja murya, ya koya muryar mutane da yawa. Ya kamata sanja murya yana da matuƙan amfani, yana da tasiri. To ya kamata ko da yaushe mutum ya dinga sanja murya sabida mutum yana, yana muryoyi daban daban ba za a dinga gane shi ba. Yau in kai amfani da muryar babanka, gobe ka yi amfani da muryar kakanka. Jibi ka yi amfani da muryar wani daban. To in kana yin irin haka wani lokaci ba za a gane ka ba. Sanja murya yana da amfani, yana da tasiri. Ya kamata mutum ya dinga, eh, sanja murya. Sabida ko a cikin finafinai za ka ga yawanci suna sassanja muryoyi. Gobe za a yi muryar wane daban, gobe a yi muryar wanne daban. To sanja murya yana da amfani. Mutum ya koya sanja murya sabida idan ya shiga wani gu zaye ɓad da kama ya sanja muryar shi, yafito yaye magana. Ba wanda zai san shi ne. Amma wani lokaci sanja murya bai da amfani. Idan ka yi muryar wani wanda ake, aka kama ka kuma aka sha, aka sha duka ka yi kasani. To sanja murya yana, yana da amfani. Ko a cikin finafinai yanzu za ka ga yanzu wannan zai yi muryar wane, anjima kuma sai ka ji ya yi muryar wance. To idan aka koma wani fim kuma sai ka ji ba shi ba ne ya yi muryar, wata muryar ne. To ya kamata dan ka sanja murya yana da amfani sabida a san ba a, ba daga jin muryar ka. Mutum wani lokaci za a, daga ka yi magana wani lokaci za a gane ka. Idan ka ɗan kosa sanja murya ka yiɓad da kama, za ka yi abin da za ka yi, ka gaka sanja murya za ka yi saboggin ka cikin mutane. Ba wani lokaci ma ba za a san kai ba ne ka yi magana. To sanja murya yana da amfani, yana da tasiri. Ya kamata mutane a dingaɗan sanja murya wani lokaci. Wani lokaci kawai ka je kana jin sha'awan yin muryar babanka ne sai ka koyi, ka yi irin muryar baban naka ka yi. Wani lokaci kuma ka ji muryar ɓanyaya kake so ka yi. To ya kamata ka ɗan koyekoye muryar ka yi. Wani lokaci kuma ka ji muryar abokin ka ma kake so ka yi. To ya kamata ka yi. Kamar yanzu a cikin finafinai za ka ga suna sanja, sanja, sanja fina, sanja muryoyi. To ya kamata a cikin wannan fim ɗin ace an yi muryar, muryar waɗanda cikin wannan fim ɗin ma an yi muryar wa, muryar yafto gaba muryar wannan daban. To ya kamata a dingaɗan sassanjawa sabida sanja murya yana da matuƙan amfani, yana da tasiri. Ya kamata mutum ya dinga sassanja murya ko da yaushe. Ba wai a san shi da murya guda ɗaya ba. Idan ka yi wannan muryar a kasuwa, gobe ka yi muryar, muryar a cikin gida, muryar da za ka yi a makaranta daban. To sassanja muryar yana da amfani. Mutum ya kamata ya dinga sassanja, ya dinga amfani da mataimakin murya ta hanyoyi daban daban. To yakamata mutum ya dinga amfani da mataimakin murya ta ko wanne hanyoyi daban daban. Mataimakin murya koyo yana da matuƙan tasiri da muhimmanci ga mutum. Ya kamata mutum ya dinga amfani da salo, salo da zai yi wurin yin mati amfani da mataimakin murya sabida mataimakin murya yana da matuƙan amfani, yana da tasiri.

Ina, ina sasanta rikici a aiki ta hanya biyu ne, ta hanyar na hanya na farko hanya sanin waye keda a gaskiya sai ka sasanta waye mai gaskiya waye marar gaskiya. To in ka zauna ka in kai ne shugaba a wurin aiki wani lokaci za ka ga ana samu irin wa'innan saɓanin wani lokaci za ka ga to tsaya ka duba ne waye ke da gaskiya waye bai da gaskiya. Saboda shi sasanta sasanci irin ma barin ma na rikici a wurin aiki abu ne mai wahala. Za ka ga wani lokaci sai ka tsaya ka abu diddigin waye bai da gaskiya saboda ka ka ɗau mataki ka ɗau hukunci a hannun ka da gaggawa sai ka tsaya ka duba waye ke da gaskiya waye bai da gaskiya waye mai laifi waye mara laifi. Ba wai haka kurun za ka hau sasanci ba to sai sasanci shi abu ne mai wahala da.

Ina jure ma barkono mai yaji ta hanya guda ɗaya ne, ta hanya eh, idan abincine ya yi min yaji, ya yi min daɗi to zan iya jure wa barkono mai yaji komin zafin shi komin yajin shi in ci. In kuma bai min daɗi ba gaskiya ban iya jure wa saboda shi yaji abu ne mai bala'i, ba abun wasan yaro ba ne. Yaji yana sa mutum ya sa, halchen shi ya zazzago, yayi ƙuluƙulu, ido ya yi ƙuluƙulu kamar wani tsohon maye. To in mutum ya ce gaskiya zai iya jure ma barkono mai yaji, yana da illoli daban daban. Zai sa olsa ya tashi, mutum in olsan ya ci abu mai yaji sosai olsa na tashi kuma in olsan ya tashi mutum zai ta fama da jinya ne yana kurmusu su yana shan azaba. To shi ya sa jure ma abu mai yaji gaskiya ba abu bane mai matuƙar wahala, mai sauƙi. Abu ne mai matuƙar wahala. To ya kamata in mutum zai jure ma abu mai yaji, ya kasance akwai abu mai ruwa a hannun shi ko kuma akwai wani abu wanda zai jure ma yajin komin zafin shi. Kaman akwai siga ko wani abu wanda da ya gama cin yajin zai sa a bakin shi dai ya ji ko cin gwam. Da ya gama cin yajin zai jure ya sa ma bakin shi saboda yaji abu ne mai wahala. Yaji abu ne mai bala'i. Yaji in mutum ya ci yaji yanzu olsa zai tashi. In olsa bai tashi ba kuma mutum yanzu zai ji bai da lafiya. Da matuƙan haɗari yaji abu ne mai wahala. To ya kamata mutane su dinga jure wa, su san wani irin kalan barkono. Ya kamata su ci wani irin kalan. To tun da shima barkono ai kala kala ne. Akwai wanda su ke ce wa tsidifi, yan matsi matsi to ya fi azaba. Akwai kuma manya. Yajin kusan kala uku ne dai. Se wanda mutum yaje kasuwa. Akwai farin yaji, akwai jan yaji to jan ya fi zafi. Sai wanda ya kamata mutum ya san ma yaji bambance bambancen yaji saboda ya kasa in ya jure ya san wane irin yaji ya ci. Gobe idan an ba shi wani zai ce "Kai wannan fa jiya jiya aka ban yaji kaza." Kuma na ci. Yasan sunan shi, yasan sunan yajin. To ya kamata mutane su gane, su san me irin barkono su ke ci. Wani su san wani irin barkono su ke amfani da shi. To yaji, yaji, kai yaji abu ne mai wahala gaskiya yaji yana da wahala. Ya kamata mutane su gane cewa yaji yana da su kiyayi barkono. Kamar yanzu Hausawa akwai wani abinci da suka tsara shine musamman ma su ke sa mishi mai da barkono ake sama abincin. Za ka ga kuma suna bala'in son abincin suna ji da shi. Za ka ga an baɗa yaji, an baɗa barkono. Mutum na ci yana hajijiyan yaji amma kuma sai yaci, sabida yaji abu ne mai matuƙar wahala yana da wuya sosai. To amma kuma mutum hakanan zai ci ya daure ya ci wannan barkonon. Sa abincin ba a cin shi da kayan miya ba a cin shi da komai kawai da barkono ne ake ci. Da barkono, da mai, da maggi. Mai illa ga rayuwa, yanada matuƙar illa sabida zaisa mutum olsa, zaisa basir, yana sa abubuwa dayawa ga rayuwa cin barkono. To ya kamata mutum ya san wane irin barkono zai ci. Ya san wani irin barkono zai yi amfani da shi saboda barkono abu ne mai wahala, abu ne mai illa. To ya kamata mutum ya san wani iri zai yi amfani da shi, wani iri kuma zai ci a cikin shi.